Ba na amfani da tsarin rubuta kuɗin da na kashe a aiki. Duk abubuwan da na kashe gaskiya ba na rubuta wa a jadawali.

Ba na kallon inuwa ta musamman lokacin da nake tafiya ko kuma idan na tsaya. Wannan abu ne da na yi tun na yarinta gaskiya. Na yi kallon inuwa amma lokacin ina yarinta banda yanzu.

Ina amfani da gidan sauro wajen kare kaina daga cizon sauro. Ina shiga gidan sauro, eh, lokacin da zan kwanta. Nakan kakkaɗe ciki domin in ga cewa babu wani sauron a ciki. Eh, wannan ita ce hanyar da nake bi.

Bana tsara, eh, wani wata manufa kamar ta wata-wata. Ina amfani da kawai abin da ya zo mun a hannu.

Duka ina son su amma idan aka yi tuwon shinkafa aka haɗa, eh aka yi tuwo amma kuma tuwon da shinkafar aka yi shi wannan ya fi ba ni daɗi akan shinkafa gaskiya musamman ma a ce ya samu miya mai daɗi wato miyar taushe. A haba malam.

AC yafi fanka daɗi da kuma, eh sauƙin sha'ani amma kuma dai ni fanka ce da ni ita nake amfani. Don haka kaga fanka zan zaɓa.

A'a wayarta bana bari tana cika wajen ajiyar kayayyaki. Idan naga, eh, kayanta wato ma'ajiyar kayanta ta yi yawa nakan sauke wasu nake rage wa.

Eh ina iya gabatarwa musamman ma a shafi na, na watsa labarai na Facebook. Eh ina iya, ina iya yi musamman ma idan wani abu ya tashi haka na ujila, ko kuma tsautsayi, ko kuma dai haka, wanda dai ba ƙalau ba, nakan iya yi.

Idan ina waje, nakan tofa miyau can waje wajen da ba mutane. Nakan keɓance ko kuma an tashi inɗan miƙa, sai inɗan tufar. Musamman ma inda naga rana ba ta yi. Musamman idan tana yin gabar, sai in tufar yamma. In tana yin yamma sai in tufar gabar.

Eh ina amfani da matashin wuya wajen kwanciya eh kuma yana min dadi sosai sosai, yana min dadi.

Ina amfani da waya ta domin rage munkewa idan babu wutar lantarki, sai na fi dinga ziyartar wasu kafafen yaɗa zumunta idan kuma da wuta nakan yi aiki da, eh in yi gyaran waya da kuma yin sauran abubuwa na da nake yi.

Yanda nake tsarawa shine tun lokacin da na tashi ko kuma na ji ina son yin aikin, na kan tsaya in shirya su. Waɗanda suka fi mashimanci sai in je in fara yinsu. Waɗanda kuma nake kallon, eh, za su biyo baya, sai in yi su dai haka wane ya biyo baya.

Sa hannu na yana da wahala gaskiya. Sa hannu na yana da wahala. Zane ne nake yi, eh, zamu fara yin B a farko sai in zazzage ta.

Eh, ina kunna sanarwar app amma ba kowanne ba. Waɗanda nake kunnawa su ne irin kamar Facebook, Twitter kamar su, eh, da kuma sauransu. Ba kowane application nake kunna sanarwar su ba.

Abincin da idan na ci nake jin daɗi shine tuwo, tuwon shinkafa da kuma miyar taushe. Wannan yana ban daɗi sosai sosai. Idan na ci, ina ji ina jin daɗi.

Idan rana ta buɗe, akwai rana a gari ko zafi, nakan sha kamar, eh nakan sha kamar ledar fiye wata kamar guda goma haka a rana daga safe zuwa dare. Idan kuma babu rana, to baya kaiwa haka, nakan sa sha ko biyan nema.

Ina hutawa da kamar da la'asar, bayan kamar ƙarfe wajen uku zuwa huɗu, amma da safe lokacin aiki ne sannan kuma bayan can wajen magarba ma aiki, lokacin aiki ne, sannan can dare dare ma lokacin aiki ne. Nakan tashi kamar ƙarfe takwas haka.

Eh, ina amfani da lema idan ana ruwa. Lema tabbas kariya ce sosai ga mutum idan ana ruwa. Ni ma ina amfani da ita domin kare kaina daga, um, dukan ruwa haka.

Na fi amfani da fensir fiye da alƙalami. Diddademu a yankin mu kusan kowanne ma ana kiransu da alƙalami ne amma dai nafi amfani da fensir da kuma biro.

Idan lokacin sanyi ne, bana son zama kusa da taga amma idan lokacin zafi ne, eh nakan so a buɗe taga kuma wani san lokacin ma nakan ma hau kan tagar ma in zauna.

Na fi kuzari da safe akan da yamma, saboda safe na tashi lokacin ban gama wartsakewa ba, amma kuma idan na karya lokacin, nakan samu kwarin gwiwa nake mawuwar tsake. Da yamma kuma lokacin na gaji na ayi yiyuka.

Eh, ni kaɗai nake cin abinci na. Kuma bana cin abinci da wani ba to tare da wani, ni kaɗai nake cin abinci na.

Eh ina iya amfani da kwamfuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa. Ina iya amfani da ita sosai sosai. Musamman ma ina amfani da ita ne ta keyboard ba ta mouse ba. Na iya kwamfiyuta sosai.

Na fi son naman tsuntsaye kamar irin su kaza da kuma irin su baru haka, zabuwa sannan kuma sai irin naman su, eh, rago haka da sauransu.

Ina sanya safa amma ba kullum ba. Na fi amfani da ita lokacin sanyi. Nakan amfani da ita domin rage, eh, rage sanyi ta ƙafa.

Abun da na fi yi idan na shiga damuwa ko in ina jin damuwa shine nakan samu guri ko in kwanta ko kuma nakan komawa gefe nikaɗai in samu in zauna in yi shiru. Daga lokacin har bacci ya ɗauke ni. Daga bayan na tashi nakan ji sauƙin abun ko in jima abin ya tashi.

Aikin gidan da na fi a kullum shine shara. Shara ita ce kawai aikin gidan da na fi yi saboda ni namiji ne, ba kowane aikin nake yi a gida ba.

Abubuwanda nake amfani dasu a gurin gyarana sune kamar screwdriver, takunca noti, sannan kuma akwai solda iron, abin ɗaga dalma kenan, sannan akwai dalmar kanta. Shi solda iron shi kuma abin narka dalma.

Bana jurewa barkono mai yaji. Idan barkono ya shiga idona bana, gaskiya bana jurewa. Sanan ko ɗuriyarsa sama naji, nakan ji ba daɗi gaskiya idan ya shiga idona.

Bana iya ɗinka tufafi saboda ba sana'ata ba ce. Eh, nakan ba wa masu sana'ar ɗinka tufafi wato tela, su yi mun idan buƙatar hakan ta taso.

Yanda nake koyon sabuwar fasaha shine gwadawa. Eh, nakan bi sassalar yanda abin ya samu ainihi sannan kuma nakan gwadawa da kaina domin in gani yanayi ko ba ya yi. Idan yana yi, nakan ƙara natsuwa sannan in ƙara binciken yanda zan samu in dinga, eh, abin ya ci gaba.

Ba ma amfani da unifom a gurin aiki. Ba ma amfani da yunifom a gurin aiki. Kowa yana zuwa da rigar da ya gada ma kuma zai yi aikinsa yanda yake so.

Ƙwarai daga gaske ina kulle ƙofa duk lokacin da zan kwanta a kullum. Idan na je zan kwanta ina kulle ƙofa bayan na shiga ciki, bana barin ƙofa ta a buɗe.

Eh, ina yin kiran bidiyo musamman ma a manhaja irin WhatsApp haka ko Facebook. Nakan yi amfani da shi domin sada zumunta ko kuma, eh, eh, irin sada, irin ƙungiya group haka na sada zumunta haka kamar irin namu na makaranta ko kuma namu na 'yan uwa.

Ba ni da wani ƙayyadadden adadi da nake share ƙura. Duk lokacin da na ga guri ya yi ƙura, nakan sharewa. Amma standard time, kai tsaye, time lokaci na dundun da nake amfani da shi shine kamar safiya da kuma lokacin da zan kwanta. Amma bayan wannan lokacin, duk lokacin da na ga kamar buƙatar hakan ta taso, an sami ƙura nakan kaɗewa.

Na fi son taƙalma ƙirar fata wanda aka ƙera da fata a kan taƙalman da aka yi, eh, da soso. Na fi son taƙalman fata fiye da na soso saboda taƙalman fata ya fi inganci kuma da shi aka fi yin kwalliya a dokina.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai, musamman ma idan nima naga ana sha bisa al'ada kamar rake da kuma irin kankana haka da sauransu.

Ina jin hayaniya ne a cikin mutane sannan kuma idan na gabato mutanen ko kuma idan mutane, idan ina kusa da mutane. Amma in nayi nesa da mutane bana jin hayaniya, sai dai in ina kusa da su sai nakan jin hayaniya sosai sosai.

A kowane sati ina wanke tufafi kamar sau ɗaya. Wani san kuma na kan yi sati hudu ma ban wanke tufafina ba saboda ina da su da ɗanyuwansu. Idan na wanke, na kan sa su ɗaya bayan ɗaya kafin su ƙara yin wani dattin ƙara sauyawa.

Abubuwan da nake tunawa lokacin tun ina yaro wato lokacin ƙuruciya suna da yawa kamar irin lokacin wasa. Haka akwai wasanni da muke yi kala kala musamman ma da daddare irin su waya waya, oji oji, tirna da kuma sauransu. Wasa ne na gargajiya da ake yi tsakanin yara haka. Eh, akwai abubuwa sosai sosai.